Kana son ɗaukar hotuna, kana son ɗaukar hotuna. Gaskiya ne ina matuƙar son ɗaukan hotuna. Nima ma'abocin son ɗaukan hotuna ne, saboda ɗaukan hotuna yana matuƙar burge ni. Abun da ya shafi tarihi ne kuma idan mutum baya nesa da kai in ka ga hotonsa za ka yi ta tunanin sa. So gaskiya ɗaukar hoto yana matuƙar burge ni. Ina matuƙar son in dinga ɗaukan hoto a ko da yaushe, indai na smu wuri kuma ina da halin ɗauka to zan ringa ɗauka. Gaskiya wannan haka zancen yake babu ƙoƙonto. Ɗaukar hoto abu ne mai kyau abun da ya shafi tarihi ne.

Kana iya busa tsaki. Kana iya busa saki. To tsaki dai wani lokaci ina busawa, duk da dai ba da son rai na ba. Saboda wani lokaci in rai ya ɓace ba za ka san yaushe za ka yi abu ba. So ina iya busa saki a lokacin da rai na ke ɓace. A lokacin da ban san ma na busa shi ba. Na'in dai ba wai rai na ne ya ɓace ba ban cika busa tsaki ba saboda hakan ba abu ne mai kyau ba. Abu ne wanda bai da kyau. So a gani na bai kamata mutum yaringa busawa ko da wani lokaci ba. Na'in rai ya ɓace wani lokaci ba haka san yaushe ma ka busa shi ba kafin ka hankara dai ka busa. To wannan haka yake.

Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Ni dai gaskiya na fi son in soya ƙwaina da mai, da albasa da attarugu ko barkono. Haka ya fi min daɗi. Ban fiye son ƙwai wanda aka dafa ba. Na fi son dai ƙwai kam a soya min. Soyayyen ƙwai ya fi daɗi. Ka samu man gyaɗa a soya shi, ka samu attarugu da albasa a zuba a ciki. Ka samu biredi ka haɗa da shi. Gaskiya yana matuƙar burgeni. Duk da dai ina cin wanda aka dafa ɗin, amma wanda aka soya na fi so. Soyayyen ƙwai ya fi burgeni, ya fi min daɗi.

Wane irin mai kake amfani da shi? Wane irin mai kake amfani da shi? To, ni dai man shafaw wanda nake amfani da shi, ina amfani da kala biyu zuwa uku. Kala biyu zuwa uku. Ina amfani da mai kala biyu zuwa uku. Akwai mai mai suna Cocoden, akwai mai mai suna, umm, Iris, akwai kuma mai mai suna, akwai kuma mai mai suna 24 hours. Amma na fi amfani da 24 hours sai kuma, sai kuma Cocoden. Idan ban samu 24 hours ba, nakan nema Cocoden saboda 24 hours na da wahalan samu. Amma shi ne asali mai na da nake amfani da shi.

Waɗanne, waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? To, ina amfani da kafofin watsa labarai kamar guda uku zuwa huɗu. Na farko dai ina amfani da wayar salula. Ina amfani da wayar salula wajen samun labarai. Ina amfani da shafukan da suka haɗa da Twitter, da Facebook, da WhatsApp, da Instagram, da TikTok, da dai sauransu. To, na biyu kuma ina amfani da gidan talabijin wurin kallon labarai da kuma rahotanni. Sai kuma takardu, newspaper, ke nan jaridu. Ina amfani da jaridu ma, don samun,

Kana raba abincinku da mutane? Kana raba abincinku da mutane? Eh, a iranin gaskiya muna raba abincinmu da mutane, musamman ma makwabta da kuma baƙi. Saboda koyarwar addininmu da kuma ɗabi'armu ce kyautatawa. Musamman idan ana bukukuwa kamar aure ko suna ko sallah haka ana raba abinci, ana dafa abinci a raba ma makwabta da abokan arziki da kuma baƙi wa'inda suka zo gida. To wannan al'adarmu ce kuma abu ne mai kyau a addininmu. So ana raba abinci sosai.

Kana raba ayyuka ga wasu? Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, tabbas ni ina raba ayyuka ga wasu. Musamman ma idan aikin ya min yawa ba zan iya aiki, aikin shi ni kaɗai ba. Nakan raba wa wasu a taimake ni saboda a samu a gabatar da aikin cikin ƙanƙanin lokaci kuma a gama da wuri. Saboda aiki idan kuna da yawa zai fi sauri kuma zai fi inganci. Amma idan kai kaɗai ne za ka ɗauki lokaci kuma za ka ga aikin ma ba lallai ne ya yi inganci kaman in kuna da yawa ba. So ina raba aikina ga wasu, ayyukana da yawa ina raba su ga wasu musamman ma idan ina so a gama shi da wuri.

Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? To ni dai bani da takamaiman lokacin farkawa na. Idan dai nayi bacci kawai zan farka amma, nafi farkawa kafin sallar asubahi. Kamar lokacin daga ƙarfe biyar, ƙarfe biyar da rabi har zuwa shida. Wannan shine lokacin da nake farkawa. Da dai wani lokacin yana ɗaukan fiye da haka. Idan nayi na gaji, nayi aiki da rana na gaji sosai to nakan iya yi bacci mai nauyi ba tare da na farka da wuri ba. Amma in dai ban yi aiki ban gaji ba, na farkawa kaman ƙarfe biyar, biyar da rabi zuwa shida.

Yaya kake jira a layi? Yaya kake jira a layi? Kai gaskiya ni, duk abun da ya shafi jira ma gaskiya bana son shi. Bana son in ringa jira ko kaɗan a rayuwa ta, musamman ma a cikin layi. Haka yana ɓata min rai sosai saboda jira ai babu daɗi. Babu daɗi ka ringa jiran mutum, kuma ka ringa jiran mutane. A aji ka kana ta jira, bille ma kana cikin layi kuma kana jira, gashi nan kana tsaye kuma kana jira. Hakan gaskiya babu daɗi ko kaɗan, ko kaɗan bana iya jurewa in ringa jira. Kuma ai bana iya jure in ringa tsayawa kullum kullum a kan layi. Hakan yana ɓata min rai sosai. Jira gama ko ba ni kaɗai ba jira ai ba abu ne da mutum yakan iya ɗauka. Saboda jira ai yana da haushi.

Menene abincin da kake fi so? Menene abincin da kake fi so? To, ni dai nau'ukan abinci ina son kala da yawa, amma waɗanda na fi so kala uku ne. Wato ina son shinkafa, farin shinkafa, sannan ina son tuwon shinkafa da miyar egusi. Kuma ina son taliya da mangyaɗa, ba jallaf ba kuma. So waɗannan su ne nau'ukan abincin da nake so. Kuma idan har zan same su bana buƙatan wasu kalan abinci, su ɗin kawai za su wadata. Amma dai akwai wasu dai dayawa, amma waɗannan uku shi ne kalan abincin da na fi so.

Wane irin yanayi kake fi so? Wane irin yanayi kake fi so? To ni dai gaskiya na fi son yanayin sanyi. Bana son yanayin zafi, saboda zafi yana takurani sosai. Na fi son yanayi sanyi amma kuma ban da lokacin hunturu. Yanayin da ba a zafi kuma ba a hunturu. Weather dai yana nan haka normal ba zafi ba hunturu akwai ɗan sanyi kaɗan. To wannan shine yanayin da na fi so ni a rayuwata saboda bana son zafi. Zafi yana mugun takura rayuwata.

A wani wata aka haifeku, a wani wata aka haifeku, eeh to mu dai watan da aka haife mu shine watan yuni, watan yuni wata na shida kenan. Shine watan haihuwanmu.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To a rayuwa ta dai duk abun da ya fi muhimmanci nakan ba shi isasshen lokaci. Idan abu yana da muhimmanci, ni ma ina ba shi muhimmanci sosai, ina tsara shi yadda ya kamata. Misali, yanzu kaman karatu na da kuma abinci bana wasa da su. Saboda abinci, ɗan adam yana bukata abinci domin ya rayu, ya gina jikinsa. Sannan kuma karatun ma bari yuba sai ka ɓoshi. So nakan ba abinci mahimmanci sosai. Sannan na ba karatuna mahimmanci sosai. Kannan bacci ba na wasa da lokacin bacina, saboda rashin bacci ma zai ya kawo cuta. To waƴannan su ne abu uku da na fi ba wa mahimmanci a rayuwata kuma ina tsara su yadda ya kamata.

Yaya kake taimakawa mutane? Yaya kake taimakawa mutane? Eh to, wannan ya danganta da irin taimakon da mutum yake buƙata a gare ni. Idan har mutum ya zo ya nemi taimako a wurina kuma ina da halin taimaka masa, nakan taimakawa. Idan har ina da abun da zan iya taimaka mishi da shi. Idan kuma bani da halin taimakawa, zan faɗa mishi gaskiya. Abun da yake nema bani da shi kuma nakan iya taimakawa mutum ba wai sai ya nemi taimako ba. In har naga mutum na bukatan taimako kuma ina da halin da zan iya taimaka mishi ba tare da na cutu, nakan taimaki mutum ba tare da ya nemi taimako a wurina ba. Saboda na yi imani taimakawa mutane yana da muhimmanci a rayuwa. Saboda ba ka san a ina zaka kasance gobe ba. Ba ka san wani irin yanayi zaka tsinci kanka a ciki ba. Ta iya yiwu kaima ka zo kana buƙatan taimako, so ya kamata a duk lokacin da kake da halin taimakawa mutane ka taimake su. Saboda Allah ma yana taimakon wa'inda ke taimakawa.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? To ni dai nakan haɗu da abokan cinikina a wurin da muke kasuwanci. Duk wanda yake son abu a wurina yakan zo shagona ya saya. Haka nima idan ina buƙatan abu nakan zuwa shago in saya. Wani kuma na iya siya a waya in kira kawai sai a tura min har gida. So wannan ya danganta da abun da nake son na siya. Misali idan kayan abinci nake son siya gaskiya ina zuwa kasuwa ne in samu abokan cinikai na muyi ciniki in basu kuɗi in karɓi kaya. Indai kayan abinci ne amma indai kayan more rayuwa ne kaman kayan sakawa nakan iya siya online ba tare da naga abokin cinikina ba. A tura min har inda nake in tura mashi kuɗi ta yanar gizo. So wannan ya danganta da wani irin abu ne nake so.

Kake amfani da internet? To ni dai ina amfani da internet ko wani lokaci. Ba ni da wai wannan ne takamaime lokaci da zan yi amfani da internet. A duk lokacin da ina da data sannan kuma ina da caji a wayata, nakan shiga internet na yi abun da zan yi duka. Amma dai da daddare ban fiye shiga sosai ba. Idan ƙarfe goma da raye dai nakan ajiye wayata na yi bacci. Amma idan bana bacci kam ina amfani da internet a ko da yaushe, ko da wani lokaci.

Kana iya ɗaure kulli. Eh, ɗaure kulli ai ba abu ne mai wahala ba. Koma wayena kan iya ɗaure kulli, saboda ba wani abun mai wahala ba ne. Ɗaure kulli abu ne mai sauƙi da kowane mutum zai iya yi cikin ƙanƙanin lokaci. So nakan iya ɗaure kulli, saboda ɗaure kulli ai abu ne wanda ba shi da wahala a rayuwa. Ko ƙarami yaro ma zai iya ɗaure kulli. Ɗaure kulli abu ne that is very simple, babu wahala a cikinsa. So ina iya ɗaure kulli. Ko a cikin bacci ma zan iya ɗaure kulli. Ko a farke nake zan iya ɗaure kulli. Ko a zaune nake zan iya ɗaure kulli. Ko a kwance nake zan iya ɗaure kulli. So a takaice dai zan iya ɗaure kulli a kowane hali nake.

Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? To gaskiya bana son zama kusa da taga. Saboda zama kusa da taga yana da hatsarin gaske. Baka san me da me zai iya shigo ta tagan ba inda kake zaune. Ta iya yu iska yana shiga, sanyi yana shiga, ƙura yana shiga. Abubuwa dai da yawa za su iya shiga ta taga wanda za su iya haifarwa mutum illa. So ni dai gaskiya bana son zama kusa da taga. Na fi so in zanni, in yi zama na inda babu taga. In da iska ba rai shiga ba, inda ƙura ba rai shiga ba, inda idan ana ruwan sama ma ba rai ta shigo ta tagan ba. Amma in ka zanna ta taga, idan ana ruwan sama ma zaka iya jiƙewa. Ruwa zai iya ta shiga ta wurin tagan ya jiƙa ka. Idan kuma ana ƙura, ana iska, ƙura zai iya shigowa shima zai ma illa. Haka idan ana iska, iska zai iya shiga ta tagan har ya kawo ma mura. So zama kusa da taga gaskiya ni dai bana so.

Ina ka ke son ciyar da hutu? Ina ka ke son ciyar da hutu? To ni dai na fi son in ciyar da hutuna a gida. Idan hutuna ba mai yawa ba, na fi son in ciyar da shi a gida, a gida tare da yan uwa da abokan arziki. Idan kuma hutun yana da yawa sosai, ina son in ciyar da shi a wata ƙasa daban. Wato in tafi wata ƙasa in je in ciyar da hutuna, sai hutun ya ƙare sai in tashi na dawo. Ma in hutun ba mai yawa ba, na fi son in ciyar da shi a gida. Ina zuwa wurin abokai muna hira da Yan uwa muna gaisawa cikin aminci.

Kana shan ruwa mai sanyi? Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi. Musamman ma idan lokacin zafi ne, na fi buƙatar ruwa mai sanyi in sha. Amma idan ba lokacin zafi ne ba, ko da na za-- ruwan zafi na samu zan sha amma ina shan ruwa mai sanyi sosai. Musamman idan bana gida, ina wurin aiki. Saboda idan ba akwai zafi, akwai rana, ka fito rana dole ka ji ƙishirwan, kuma ruwan sanyi ne kawai yake iya cire ma ƙishirwan gaba ki ɗaya. Taƙa, kana shan ruwan sanyi za ka ji ba ka jin ƙishi. To ina shan ruwa sanyi sosai musamman lokacin zafi. Dudda dai ana cewa ruwan sanyi yana, yakan kawo ma mutum illa. Amma dai ana buƙatar mutum ya ringa shan ruwa, ko ba mai sanyin ba. Amma ni dai mai sanyi ya fi mini.

Kana tara saɓar kuɗi? Kana tara saɓar kuɗi? Eh, ina tara kuɗi saboda buƙatun yau da kullum. Saboda idan ba ka tara kuɗi ba, ba ka san wane bukata ne zai taso ma ba. Ta iya wani lokacin rashin lafiya zai same ka. Idan ba ka tara kuɗi ba ka ga akwai damuwa. Ko kuma abincin ka yazo ya ƙare ba a biya ka albashin ka ba. Ka ga idan kana tarawa za ka ɗauki cikin kuɗin da kake tarawa ka je ka sayi abinci. Ko kuma matarka za ta iya ta zo ta haihu a tsakiyar wata. Kana buƙatan kaya da kuma abin suna da abinci. Idan kana tara kuɗi za ka ɗauka kawai ka je ka hidiman suna ko na biki. So ina tara kuɗi sosai idan ina samu. Idan zan samu ina tara like 30% duk wani wata. Bayan na kalbi albashi na sai na cere kaso talatin cikin ɗari sai na tara saboda buƙatan yau da kullum.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Yaya dangantakarku da shugaban aiki? To ina da kyakkyawan dangantaka tsakanina da shugabana a wurin aiki. Ina girmama shi, yana girmama ni saboda shugabana ne a wurin aiki dole na girmama shi. Yana gaba da ni a wurin aiki. Ina ganin girmansa, ina girmama shi. Shi kuma yana girmama ni saboda dama sai ka girmama mutum kafin mutum ya girmama ka. Kuma idan ance shugabanka ne ko ba a wurin aiki ba ko a ina muddin shugaba ne a gare ka dole ka girmama shi. Ka ba shi girman da Allah ya ba shi. Ka nuna mai girma. Haka ne addini ya koyar, haka ne al'adu suka tabbatar. So ina girmama shugabana a wurin aiki sosai sosai. Ina ganin mutuncinsa. Shi ma kuma yana girmama ni, yana ganin mutunci na.

Kana kunna Bluetooth kullum? Kana kunna Bluetooth kullum? A'a, ba na kunna Bluetooth kullum saboda ina da ciwon kunne. Kuma kunna Bluetooth kullum zai iya sa kunne na ya ringa ciwo. Ina dai kunna wa, sau ɗai-ɗai amma ba kullum bane saboda gudun samun ciwon kunne.

Wane irin nama kake fi so? Wane irin nama kake fi so? Na fi son nama gasasshe wanda aka gasa da mai da yaji. Shi nafi so. Bana son naman wanda aka dafa, wanda aka soya dai ya fi daɗi to shi nafiso ne gaskiya. Ɓangaren nama kam abunda nafiso, samu wanda iya gashi ya gasa min naman ta gasu sosai. In zo in ci hankali na a konce Shi ne abunda nake so.

Kana kunna kendir a gida? Kana kunna kendir a gida? To, a halin gaskiya dai a wannan zamanin da ake ciki yanzu, ba na kunna kendir. Saboda yanzu an samu cigaba na rayuwa. Akwai tochi, akwai waya, akwai wuta, akwai haske, akwai solar. Saboda ban ga dalilin da zai sa in kunna kendir a gida ba. Gaskiya ban ga dalilin ba. Kunna kendir dai daɗi a idanun, amma yanzu kam ba zamanin kunna kendir ba ne. Don haka nima bana kunna kendir. Ko kaɗan bana yi gaskiya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? To, bani da takamaiman zuwa kasuwa gaskiya. Idan na tashi da safe, ina yi aikin da ya kamata nayi aikin gida. Duk lokacin da na gama zan tafi kasuwa. Amma dai na fi tafiya da misalin karfe tara zuwa goma na safe. Wani lokacin kuma ina tafiya ma tun ƙafin tara. Wani lokaci kuma ina iya kaiwa har sha ɗaya. Saboda ya danganta da abun da nake yi a gida, wani aiki nake da shi, ina aiki ne ko ba na yi.

Kana riƙe riga a aljuhunka? Kana riƙe riga a aljuhunka? A'a, ba na riƙe riga a aljuhuna. Aljuhuna dai wurin saka abu kaman irin ku kuɗi, da kiɗin ɗaki, da kiɗin mota da ma sauransu. So ba na riƙe riga a aljihuna. Wannan sam sam ban fa'i ba, kuma ban ga dalilin da zai sa na yi ba.

Menene kake ji tsoro? Menene kake ji tsoro? To, idan ina harjin tsoro, abun da yake cutar da ni kuma ina jin tsoron Ubangiji da ya halicce ni. Abubuwan da za su cutar da mutum kuma ina matukar jin tsoro. Kamani ga kan maciji, kura, kai har ta, har ta cin naka da kuma zuma ina jin tsoron su. Amma abun da na fi jin tsoro shi ne Ubangijina da kuma ranar da za a saya a gaban shi, a gaban Ubangiji a ansa sakamako. Wa'a, wannan sune abubuwan da na fi jin tsoro a rayuwata yanzu. A halin da ake ciki abubuwan suna bani tsoro. In na tuna zan mutu in je tsaya a gaban Allah, to ina ji fargaba, na ji gabana na faɗo.

Kana amfani da matashin wuya? Kana amfani da matashin wuya? A'a, ba na amfani da matashin wuya. Ban taɓa amfani da matashin wuya ba saboda al'adun mu ba mu yi amfani da shi. Wannan al'adun wasu ne suke amfani da matashin wuya, mu dai a al'adun mu ba mu a yi shi, ba mu yi amfani da matashin wuya. Wasu dai suna yi amma mu dai ba mu a yi gaskiya.

Kana miƙa jiki da safe? Kana miƙa jiki da safe? Eh, ina miƙa jiki da safe. Duk safe in na tashi na kan yi tsalle da guduwa aƙalla na kilomita ɗaya. In je in dawo, in je in dawo kaman haka uku. Saboda miƙa jiki yana da matuƙar amfani ga jikin ɗan adam. Yana ƙara lafiya, yana ƙara kuzari, yana samar da nutsuwa, ƙwaƙwalwan shi kuma suna zanne cikin aiki kullum idan kana miƙa jiki. Musamman ma idan lokacin da ka tashi daga bacci ka je ka miƙa jiki ka dawo kai wanka za ka ji jikinka ya saki ko'ina. Gaɓoɓin nan duka sun sake ɓaka da wata damuwa.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yaya kake kare kanku daga sauro? To muna da hanyoyi da yawa don kare kanmu daga sauro. Na farko dai za mu iya amfani da maganin sauro wanda yake nan kala kala. Akwai na feshi akwai kuma na kunnawa. Na biyu kuma akwai maganin da ake shafa wa a jiki lokacin kunciya. In ka shafa dai sauro ba zai zo kan jikinka ba. Na uku akwai magani, akwai gidan sauro net kenan wanda za ka ɗaura sai ka shiga ciki. Sauro ba zai iya shiga ciki ba. Zakai baccika. Lami lafiya ba tare da wani far gaba. Wa'yannan sune hanyoyin da muke bi domin kare kanmu daga sauro da kuma daga kamuwa da cutar malaria wanda sauro ne ke haddasa wani.

Yaya kake tafa? Yaya kake tafa? To nakan haɗa hannuna da hagu da dama domin yin tafi. Idan ka haɗa hannun, hagu da dama za ka iya yin tafi. To ni ma haka nake yi domin tafawa. In ɗago hannun, hagu in sa a ƙasa, in ɗauki hannun dama in sa a sama sai in haɗa su sai in yi tafi. Shine yadda nake tafawa, nikam.

Wasa kake fi so? Wane irin wasa kake fi so? To ni dai a duk wasan gaskiya, na fi son wasan ƙwallo. Wato wasan ƙwallo shi ya fi burge ni. Naje na zauna ina kallo ana buga ƙwallo, shi ne wasan da ya fi burge ni. Duddade cewa ni ma da ina buga ƙwallon can baya amma yanzu ban na yi. So wasan da na fi so dai shi ne in je in zauna in ga ana ƙwallo. Ciki haka yana burge ni kuma ina jin matukar daɗi ina kallon wasan ƙwallo. Shi ne wasan da na fi so in ringa kallo kullum kullum kuma ba na jigawa da kallon wasan.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Eh to, a zahirin gaskiya duka tufafin auduga da na siliki suna burge ni. Amma dai a cikinsu ni dai wanda na fi so shine tufafin siliki. Saboda indai za a je a ce na zaɓa tsakanin tufafin auduga da siliki, to zan zaɓi na siliki. Saboda shi ne yafi lasting, shi ne yafi daɗewa, shi ne yafi kyau gani a ido, shi ne kuma baya jin wahala. To ni dai a ra'ina nafi son tufafin siliki. Wanda majority mafi yawan kayayyaki na ma tufafinsu shine na siliki ne.

Menene yake sa kayi dariya? Menene yake sa kai dariya? To, a gina gingaskiya, abubuwan da ke sa ni dariya suna nan dayawa. Suna nan dayawa, ba zan iya lissafo su ba. Sai dai a ciki akwai abin barkwanci, wato abin barkwanci yana sa ni dariya. Kuma abin drama yana sa ni dariya. Da kuma idan a cewa ina zaune, sai wani ya zo wucewa sai ya fadi a gabana. Shima yana sa ni dariya, duk da dai na san hakan ba abu ne mai kyau ba. Amma shima yana sa ni dariya. So, wa'yannan abubuwan da ke sa ni dariya. Musamman barkwanci, abin barkwanci shi ya fi sa ni dariya.

Kana da katin kasuwanci? Kana da katin kasuwanci? A'a, ni dai ba ni da katin kasuwanci saboda ni ba ɗan kasuwa bane, kuma ba na zuwa kasuwa. Ba na yin kasuwanci, so saboda haka ba yadda za a yi na mallaki katin kasuwanci saboda ba abunda zan yi da shi, bare min amfanin kome ba. To ni dai ba ɗan kasuwa bane, ni ma'aikaci ne, so ba na buƙatan katin kasuwanci saboda ba na yin kasuwanci.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yaya kake sasanta rikici a aiki? Yaya kake sasanta rikici a aiki? To ni dai bana shiga rikici, balle in ce zan sasanta rikici. Ni ba mai neman rikici bane, ba abun da ya shafe ni da rikici. Bana shiga rikici. Eh to in ya kama abun da ya shafi sasanci kuma dole a shiga a sasanta mutane, sai a zaunar da su. Idan aka zaunar da su sai a tambaya, kowa ya faɗi abun da ɗan uwansa yayi masa. Kowa ya faɗi laifin da aka masa. Idan ka saurare su dukansu biyu sai ka gani wanne ne yake da laifi a ciki ko kuma rashin fahimta ne kawai. Ka saurare haka ka gane sai ka ɗauki hukunci ka yi tsakanin su biyu wanda zai ma kowa daidai da abin da ya aikata. To haka dai nake sasanci a aiki, sai na saurari duka ɓangare biyu. In na ji ƙorafi ƙorafen su sai na zo na yanke hukunci ko wayene mai laifi a cikinsu.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi jakar ku ta kuɗi? To launin jakar mu ta kuɗi dai muna da launi daban daban wanda ya soma daga kan fari har kore, muna da ja, muna da ruwa ɗoruwa. Launu kande daban daban babu wanda babu, sai wanda mutum yakeso kawai zai yi amfani da shi. Amma mu a inda muke yanzu munfi amfani da launi mai fari. Fari shine wanda muka fi amfani da shi ta kuɗin ɓangaren mu, da kuɗin ƙasar muke nan, kuɗin ma kala kala ce.

Kana yin bacci da rana? Kana yin barci da rana? Eh to, a gina na gaskiya ni ban fiya bacci da rana ba. To ɗaɗɗe kawai nake iya bacci da rana in ta kama. Kamar ban yi bacci da daddare sosai ba, so ko kuma ban yi bacci kwata-kwata ba. Da rana in na kwanta dai nakan iya bacci na minti talatin zuwa awa ɗaya. Amma ni ban cika yin bacci da rana ba. Bacci na duka da daddare nake yi. Ban saba yin bacci da rana ba saboda baccin rana sai dai in mutum ya saba. In dai har mutum ya saba yin bacci da rana to kullum sai yayi in bai yi ma wani matsala ne gare shi. Amma ni gaskiya ban saba bacci da rana ba. Duk bacci na da daddare nake yi ko da ka ɗanne ma.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Wannan kai babu haɗima. Ina ni ina kayan gishiri, ina zan kai kayan gishiri.

Wane irin takalma ka ke fi so? Wane irin takalma ka ke fi so? To ni dai takalma da na fi so, na fi so simple takalma wanda ba koba ba, wanda baya rufe ƙafa kaman silipas haka kawai. Shi na fi jin daɗin saka wa. In na saka shi ina ji daɗi saboda zan ji ba zafi a ƙafana kuma bana takura wa ƙafana. To ni alhaga ni gaskiya na fi son irin simple takalma kaman silipas haka. Bana son koba shu don yana takura ni in na saka shi. Amma in na sa takalmina kaman silipas haka wanda zan iya tafiya ko ina, zan ji ban gaji da sa takalmin ba kuma ban takuru ƙafafuwan na ba. Amma in na sa koba na yi tafiya kaɗan dai zan ji ƙafana yayi zafi.

Kana yin motsa jiki kullum? Kana yin motsa jiki kullum? Eh to gaskiya ni ina motsa jiki kullum saboda ni ɗan ƙwallo ne kuma nakan fita buga ƙwallo kowace rana in ban da ranar Litinin kawai. To ina motsa jiki tun daga ran Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, har zuwa Lahadi. Ina motsa jiki ban da ranar Litinin saboda ina buga ƙwallo kuma buga ƙwallo ai dole sai da motsa jiki.

Kana cin citta a abinci? Kana cin citta a abinci? To gaskiya ni dai ba ma abokin cin citta bane. Ban fiye son cin citta ba. Sai dai a wasu nau'ukan abincin da in ba da cittan ba abincin baya daɗi. Saboda idan na ci citta da yawa yana min illa sosai. So naƙanci kaɗan dai a lokaci lokaci. Amma ban fiye cin da yawa ba. Saboda ina da mugun ulcer wanda kuma citta yana tayar da ulcer a dina gaskiya. So ni ban fiye cin citta da yawa ba.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Wane irin sabulu kake amfani da shi? To nakan amfani da sabulu duk wanda na samu. Sabulun da na samu nakan iya amfani da shi, amma dai ina da sabulun da nake amfani da shi. Kala uku ne kuma. Da akwai Eva, da akwai Siri da kuma Fresher Call. Wa'ennan su ne sabulun uku na wanka da ni nake amfani da su. Inda indai yununa nakan samu su nake so.